Eh, ina jurawa barkono sosai da sosai. Abun da ake nufi da barkono da turanci means pepper. To barkono dai abu ne mai matuƙar amfani ga jikin mutum amma dai idan mutum yana da ulcer gaskiya bai da kyau ace yana cin barkono.

Gaskiya ba kowane lokaci na ke jin tsoro ba. Tsoro means scared. I'm not always be scared gaskiya, saboda it's not good ma ga mutum musamman ɗan adam ya kasance yana jin tsoro. Saboda jin tsoro ba abu bane mai kyau amma dai kuma akwai inda tsoro yake da kyau, ko kuma in ce akwai inda ya halatta ka yi.

Eh, ƙwarai ko muna samun horo wurin aiki sosai da sosai, saboda muna samun horo ta hanyar misali da iya seminoni da ayuka da dama da dama. Sannan akan ware wata rana domin ƙara ƙarfafa mana tare da horar da mu akan abin da muke aiwatarwa. Saboda haka mukan samu horo lokaci bani lokaci a makaranta wurin aikinmu.

That means how you are sign are yes, I can sign. Eh, my sign is very simple. Sa hannuna yana da sauƙi sosai da sosai. Ina sa hannu ko wani lokaci sannan kuma sa hannuna baya da wani wuya sosai da sosai kusan kowa yakan iya yin shi gaskiya. Eh, haka ne.